Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta musamman ma ga lokacin da nake so in dafa abinci ko in yi in dafa ruwan zafi ko kuma ina so in yi amfani da shi wanin. Ko bisa ga wasu al'amura na rayuwar da mutum yake yi da shi ita wutan, saboda kunna wuta hakanan tana da hatsari.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida irin su Daily Trust, Aminiya da Nigerian News da sauransu. Ina karanta saboda ina jin labarai sannan kuma ina jin daɗin labaran da nake karantawa a jarida musamman kullum da safiya.

Ku bamu labarin ma'aikatan gefen hanyar, masu gyaran mota da tayoyi a unguwarku. To, kamar dai masu gyaran mota sukan nemi ƙaton waje ne haka su killace shi suna gyarawa mutane mota kamar gareji, su kuma masu taya su kuma sukan nemi waje ne a yi.

To ku gaya mana yadda ƙarfi yake dawowa bayan doguwar jinya. To ƙarfi yana dawowa ne bayan doguwar jinya, musamman in mutum ya samu lafiya, ya ci gaba da shan magunguna, sannan kuma yana ɗan motsa jiki a hankali a hankali. Sannan maganin inya anshe shi yana mai aiki shine zai samu ƙarfi.

Kuna amfani da ruwan rijiya? Eh muna amfani da ruwan rijiya musamman in za ka yi wanki, za ka yi wanke wanke na kwanuka ko kuma za ka yi dafa abinci. Sabida in ka tafasa shi duk wani bacteria da ke cikin cutan eh ruwan ya riga ya mutu. Sannan kuma muna okay.